A lokacin da na kamu da mura, zuwa nake yi wurin likita domin ya duba ni, ya ba ni magunguna na sha domin na sami sauƙi a jikina. Saboda in har ban je wurin likita ba, sakamakon wannan mura da nake yi zai iya jefa ni a cikin babban matsala na yanayi, na ciwo mai tsanani, na cuta mai zafi a jikina. Sabida haka ne da zarar mura ta kama ni, na kan je domin na nemi magani, na sha da wuri tun kafin lokaci ya ƙure min na zo na rasa yadda zan yi. Saboda duk wani ciwo idan ya kama ka, kai ƙoƙari ka je a duba ka da wuri don gujewa faɗawa cikin babban haɗari. Domin ƙoshi ciwo a rayuwa ba shi da daɗi. Kodako na minti ɗaya ne saboda kana samun sauƙi sai kagane cewa ashe rayuwan da kabar kanka aciki sakamakon kin zuwa guri likita yadubaka kana ciki wani irin yanayi na rayuwa. Wannan shine maganar da ya kamata ace idan har mutum ba shi da lafiya, ya je ya ga likita.

Gaskiya kayan marmarin da na fi so a rayuwa ta ina mugun son kankana. Domin kankana akwai zaƙi, akwai ruwa. Za ka gan ta ja, wata kagan ta mai yashi. To sabida kankana tana da wani sirri na sinadari, na gina jiki. Tana da zaƙi mai daɗi. Ɗanɗanonta ma mai daɗi ne game abota shan ta.

Gaskiya, gaskiya na kan, na kan ji tsoron ƙwari. Ƙwarin ma kala kala ne. Akwai ƙwarin da yake ban tsoro, akwai wanda baya ban tsoro. Sabida wani ƙwaron da ka samu yana cizo kuma yana da dafi. Tu ka ga musammam irin masu dafin nan, ina mugun jin tsoron su. Sabida na san in ya cije ni zai haifar mani da babbar matsala a rayuwata, shi ya sa na ke tsoron ƙwari.

Ina kallon madubi sau uku a wuni. Idan na tashi daga bacci ina kallon madubi, da rana ma na kan kallon madubi domin na gaya na kasance. Haka zalika idan nazo da daddare zan kwanta nayi bacci, na kan je na kalli madubi domin kuwa na gaya yaya fuskan nawa take ko kuma yaya yanayin nawa yake a wannan ranan. Kullum dai sau uku nake kallon madubi a takaice.

A duk ƙarshen mako ba abin da nake shiryawa face huta. Domin kuwa mako, kwanakin mako ai ƙarshen mako ai ranaku ne na hutu. Kaga duk wani ma'aikaci so yake awannan ƙarshen mako. Ba abin da yafi mishi face yabawa jikinsa hutu. Face ba jikinsa hutu. Domin kuwa ƙarshen mako lokacin hutu ne, lokacin na ma'aikata lokacin hutawansu ne. Anyi aiki an gaji a sati.

Ina son jin kiɗa amma na yaren ƙasa ta Hausa na mawakan Hausawa. Saboda nafi fahimtar ainihin abin da suke faɗa cikin kiɗan su da kuma waƙoƙin su. Sabida haka ni kiɗa inajinta, amma gaskiya kiɗace na aladun Hausa wannan shine kawai domin kiɗan al'adun Hausa akwai daɗin ji, akwai amo mai tashi da kuma daɗi.

Haƙuri nake yi duk lokacin da na samu ana layi a gurin da inda ina da buƙatar abun. Dole zan ɗaure na jira domin wanda ya riga ni dole yana gaba na. Saboda haka zan yi haƙuri har sai layi ya zo kai na sannan amin abun da na je yi gurin. Saboda ni ba na gudu a abu. iya wuya gwanda ka jira saboda wanda ya riga ka zuwa guri dole ya gaban ka kuma iya da haƙƙin dama da ya kasance a fara mishi abu kafin ka zo kai na. Wannan shine haƙuri nake lokacin da na zo kai na a kan layi. Nakan yi haƙuri ne a zo kai na.

Dangantakar mu da shugaban aiki, sabida shugaba na ne, shugaba na ne kuma a rayuwa ta de ina girmama nagaba da ni. Duk wani mutumin da aka ce maka shugaba na ne, na kan yi nemi in zauna lafiya da shi don gudunda sabida kar in samu matsala a wurin aikina azo a sallame ni. Shiyasa ni nake mishi biyayya. Duk shugaban aiki in dai shugaba na ne, na kan yi ƙoƙari namasa biyayya domin samun cigaba da zama a gurin aikin cikin daɗi in zama da lumana.

Abinda nafi so a abin sha, ina son ruwa. Domin kuwa ruwa ni'ima ne, shi ya sa na fi son ruwa. Musamman in sami mai sanyi sosai in ji ya kwantar min da zuciya duk jiki na ko'ina da ko'ina yayi sanyi. Domin ruwa sinadari ne a cikin jikin ɗan adam. Wannan shi ne, ruwa shi ne abin sha na a ko da yaushe.

Eh ina biyan kuɗi a ta waya mana sakamakon cewa yafi sauƙi kuma sannan yafi sauri saboda zaka yi abu ne cikin lokaci kayi gama ba tare da ka je wani yana jin tsamin bankin ka ba. Wannan gaskiya ne, biyan kuɗi a waya shine yafi komai sauƙi a rayuwa da kuma daɗi sakamakon zaka biya kuɗin ma kai ba kamayi tunanin ka biya a lokacin da kake gani ba.

Ina cin abincin rana ne, misalin ƙarhe biyu na rana. Saboda wannan lokacin shine yafi daidai da kowane ɗan adam ma yaci abinci. Sakamakon cewa wannan lokacin ne shine yake kusan an raba rana ta ɗan fi rabi kaɗan, saboda kada kuma ka fiye ci da wuri kazo yunwa ta dame ka. Ina cin abincin rana ƙarfe biyu daidai ne kawai a takaice ne. Ni a yadda na tsarawa kaina kenan.

Eh ina yin tafiya da sauri musamman idan na matsu da zuwa inda nake son na je. Saboda tafiya da sauri shine zai ba ni damar na isa wurin da nake son inje da wuri. Saboda duk wani ɗan adam da yake rayuwa kuma iya halin lafiya yana so ya yi tafiya da sauri. Shiyasa nima in zanje guri na matsu nike tafiya da sauri domin na isa gurin da wuri.

Na kan rubuta rahoto sau biyu ko sau uku a wuni domin saƙona ya je inda ya kamata ya je cikin lokaci. Saboda yi da yawan shi zai baka dama jama'a wanda da ba su gani ba su gani. Saboda yi rahoto da yawa shine mafi inganci ga kowane mai rubuta rahoto. Ni dai nakan yi sau biyu ko sau uku a wuni.

Litinin ita ce rana mafi kyau. Sakamakon duk wani ma'aikaci ranar ne zai koma aiki. Bayan an gama hutun weekend, ka ga ranar Litinin mutum sai ya koma aiki domin cigaba da aikin da aka bari a baya. Ni dai a zahirin gaskiya ina jin daɗin ranar Litinin sabida ni ranar Litinin nake komawa aiki bayan nayi hutun weekend.

Nakan ba ta kaman sa'o'i biyu zuwa uku. Sakamakon cewa ni ma ina da wasu abubuwan da nake ba iya wayarce a gaba ta ba, shi ya sa ba na ba da duka lokaci na kan ta. Iya'in da nake, iya'in da nake iya kallon ta kenan sa'o'i biyu zuwa uku, daga wannan kuma ba wani abu da nake yi da ita sai dai kira. Wannan shine iya'in da nake iya kallon wayar kenan sa'o'i biyu zuwa uku.

Eh gaskiya bana wani son tafiya da ƙafa. Sakamakon ni mutum ne mai son hutawa, inna dan motsa jiki kawai. Bana so a ce na ringa doguwar tafiya sabida doguwar tafiya ga dan adam ana sonta. To amma ni sakamakon ƙafata bata da isheshen lafiya, shiyisa bana yin wannan doguwar tafiyar da ƙafa. Na kan fison na ɗan sama abin hawa na hau.

Na fi son wasan ƙwallon ƙafa saboda ƙwallon ƙafa tana ba ni sha'awa. Domin ina kallon wasan nan, ji nake kamar da ni ake bugawa saboda wasa ce mai kyan gani da tsari wanda an tsara ta. 'Yan wasa za ka gansu daki-daki saboda haka wasan ƙwallon ƙafa ta fi mun daɗin kalla a ko da wani irin lokaci.

Muna zama lafiya da maƙwabtanmu, babu wani hayaniya, babu wani samun saɓani. Domin kuwa zama lafiya Hausawa sun ce ya fi zama ɗan sarki. Sabida haka ina kyautata wa maƙwabcina kuma shi ma yana kyautata min. Sakamakon babu wani wanda yake son ya ji wani ma ya zo ya waita maganan ɓatanci game da maƙwabcinsu tsakanina da maƙwabcina.

Ina son ziyartan garin Makkah da Madinah domin a nan ne asalin jigon namu na musulunci. Sabida ni musulmi ne, sabida a nan ne ina so na je na ziyarci fiyayyen halitta annabi Muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallam. Gaskiya ina matuƙar so na ganni a Madinah.

Gaskiya ina jin daɗin wasan kwallan kwando sakamakon wasa ce mai kyau, shi yasa na ke yawan bugata a koda yaushe. Ɗan wasan nan bana gajiya da bugata. Duk lokacin da na ga ana buga wasan nan, ko da banida ko da a ce ba na ba na bani da lokaci na ko da a ce wucewa zan yi ta gurin. Toh nakan ji kamar a ce ma ina ciki domin wasa ce mai daɗi.

Eh ina rufe bakina lokacin hamma, saboda idan ba ka rufe baki lokacin hamma ba za ka iya zuwa ka buɗe bakin wani ƙwaro ya zo ya shiga maka ciki. Shi ya sa ni idan lokacin da zan yi hamma na ka rufe bakina saboda shi ne abun da ya fi tsaro garayuwar na ɗan adam.

Abu mafi muhimmanci a kasuwanci shine kyakkyawan mu'amula da masu siyan kaya domin su ringa tafi, zuwa wurinka cikin farin ciki ba tare da ɓacin rai ba kuma ka ringa tsaftace wurin kasuwanka ba tare da mutum dai zo ya ringa jin wani ɗoyi na tashi kamar zai kumbura mai ciki ba.

Nakan tsarkake gidanmu a duk lokacin da naga wani datti ko wani najasa a ƙofar gida ko a cikin gida ko ma ta ina indai a jikin gidana gidan mu ke. Nakan yi ƙoƙari domin na tsabtace shi na tsarkake shi sakamakon gurin ya zauna cikin tsafta mai ban sha'awa.

Abin da yake ba ni ƙwarin gwiwa a gurin aiki shine naga ina aikin ina samun nasara. Ma'ana ina samun abin da nake aikatawa a gurin. To wannan abin yana matuƙas sa ni ƙwarin gwiwa domin ƙwarin gwiwa shine, domin ƙwarin gwiwata shine cigaban aikin. Sakamakon naga ina samun abin da nake so a gurin.

Nakan shirya ayyukana ne, nakan shirya ayyukana ne sakamakon yadda tsarin ya taho. Saboda duk abin da za ka yi, idan ace ka shirya shi kafin ka aiwatar to abin sai ka fi ganin tafiyar shi yadda ya kamata. Saboda ba a son ka shirya abu, baka shirya abu ba ka zo ka yi abu da kayi. Shiyasa a duk lokacin da zanyi aiki, nakan shirya tsarukan yadda nakeso abin ya kasance.

Eh, nakan sanya alamar tunatarwa domin ayyuka sabida a duk lokacin da ka sanya wannan abun ko da ka manta shi zai tunatar da kai sabida domin tashi ka ci gaba da aikin da ya dace da kai. Sabida haka nakan sanya alamar tunatarwa sabida tunawa a duk lokacin da nake da wani buƙatar aiki ko na tafiya wani guri.

A'a, bani da katin kasuwanci amma dai ina ƙoƙarin nema sakamakon na san cewa in na da shi nan gaba zai mun amfani. Saboda haka shi ya sa katin kasuwanci iya da matuƙar amfani. Shi isa dole dole inda kana so ka cika na mutum na gari a yanzu ka kasance kana da katin kasuwanci ko domin rayuwarka ta gaba.

Yadda nake sananta rikici a aiki, nakan, nakan kira wanda rikicin ya auka da su ne, dukansu mu yi zama da su domin kowa naji me yaka haɗa su. Idan na ji ni kuwa sai na yanke hukunci cikin adalci. Mai gaskiya a bashi gaskiyarsa, wanda kuma bai da gaskiya ya karɓi rashin gaskiyarsa a bashi hukunci daidai da abin da ya aikata ma wancan.

A'a, ba ni da wani sa hanu. Sakamakon wani abun ma ban san an yi ba, sai dai kawai naga an riga da an aiwatar shi. Isa da yawan abubuwa suke faruwa ba tare da ni ma na sani ba. Sabkda ni ba mai shiga irin wannan abun da bai shafe ni ba ne. Abubuwan da aka ainihi shafata da ɓangaren aikina su ne ke kulawa da su a kullum.

Sosai ma na kan iya kunna wuta a duk lokacin da nake buƙatar amfani da shi, sabida kunna wuta ba abu ba ne mai wahala, abu ne mai sauƙi a duk lokacin da kake buƙatar amfani da shi. Saboda haka shi isa duk lokacin da nake da bukata nake ƙoƙari ne na kunna ba tare da ya bani wani matsala ba. Wannan shi ne yadda nake amfani da shi.

Shi aikin da nake daidaita aiki da rayuwa, shi aiki wani abu ne wanda idan kana da lafiya dole ne ka je ka yi shi domin samun cigaban rayuwanka yau da gobe. Saboda idan ba ka da aiki rayuwan ma gabaɗaya ba zata maka daɗi ba. Shiyasa duk lokacin da nake da lafiya nake ƙoƙarin zuwa wurin aikina a kan lokaci.

Sosai ma kuwa a kowane rana, a kowane lokaci idan ina zaune nakan sabanta shirye shiryen kwamfutata. Sakamakon, sakamakon ni kai na ga abin ya tafi mun bisa tsari. Saboda bana son rashin sabuntawan sai zo maka a lokacin da kai kuma ba ka da lokacin saurara.

Sosai ma, ina son ɗakina yayi haske saboda duk abun da naka zo nema bari bani wahala ba, sai dai kawai na wuce in ɗauka. Saboda hasken ɗaki abu ne mai kyau, saboda duk abunda kazo zaka ɗauka ba zaka tsaya kana tunanin a ina ka aje ba kawai ganin shi zaka yi sai dai ka wuce kaje ka ɗauka kayi ampani dashi.

A gado nake kwana kullum domin, domin ƙarawa jiki na lafiya da kuma rayuwata. Sabida kwana a gado shizai sa yawan sanyi bare dinga kamaka dawuri ba. Sabida haka kwana a gado shine abinda daka fiyi akullum akoda yaushe. Ko bacci rana nakan yida, da akan gado.

Teburina a wurin aiki ya kasance fari ne kuma sannan ba shi da tsayi sosai. Saboda na fi buƙatan kaya irin wannan fari sannan kuma mara tsayi, domin aikin ya fi mun kyau, ya fi mun daɗi akan irin wainnan tebur ɗin, saboda haka shiyasa na fi amfani da shi ɗari bisa ɗari.

Na kan yi magana da abokan ciniki cikin daɗin rai da kuma sanyaya murya. Sakamakon ya fahimci cewa na ba shi girma na zuwa wurin da ya kai sayayya. Sabida haka shi sa a kowane daushe nake can kasuwa ta ba tare da wani hayaniya ko husumiya ba. Saboda al'umma su dinga jin daɗin siyayya agurina.

Na kan farka ƙarfe biyar na asuba domin na samu sallar asuba, sabida wannan lokacin shine ku daidai lokacin da kullum musulmi ke tashi daga bacci. Sabida haka nakan tashi ƙarfe biyar na asuba, na safiya kenan sabida sa-- domin samun jam'in sallah ko da yaushe.

Sossai ma kuwa nakan riƙe laima lokacin da ake ruwa saboda bana son ruwa ya jiƙa ni. Saboda idan ruwa ya jiƙa ni mura yakan shafe ni. Muhar ma na je ga zazzaɓi shiga cikin yanayi na zazzabi. Shi isa in ana ruwa nake amfani da laima domin ci gaba da tafiya inda nake so na je ba tare da na tsaya ba.

Ina da takalma dai-dai-dai wanda sun kai kala biyar ma, sabida yau na sa wani gobe na sa wani. Sabida bana son yi wa matsawa kaya. Kullum in sa na maimaita, in sa na maimaita. Aa kullum sede insa daban daban sabida kyaun wanka da kyan. Da kyawun gani yadda kowa yagan ka seyyaji sha'awanka.

A mako mu kan yi taro ne sau biyu. Mu kan yi taro ranar Litinin da ranar Laraba. Sakamakon farkon sati da kuma tsakiyan sati. Mutum yayi duk abinda ya dace a yi, a wannan. A wannan ranakun muke faɗa domin a aiwatar da shi kafin mako mai zuwa. Shi kuma farkon sati sai ayi amfani da shi da wuri.

Sosai ma da sosai nakan shuka tsire-tsire a gida domin ƙarawa gida na kyau. Da yanayi na launi mai ban sha'awa. Shi yasa a ko da yaushe in na tafi kasuwa nakan siyo sh tsire domin na shuka saboda gidana ya ƙara kyau.

Ina ajiye takardun aiki a guri mai tsaro, gunda ba wanda ya isa ya gani, sai ni kaɗai. Sakamakon kar a samu matsala, a zo wani ya zo ya taɓa, ko kuma a zo a canza musu guri, lokacin da za'a zo kuma ana buƙata, kai kuma ba ka san inda ka ajiye ba. Shiyasa nake samun guri mai tsaro da kyau da inganci na ajiye su.

Ina iya aiki a bayan lokaci. Matuƙar idan lokacin da na ɗauka ya ƙare ko ban gama aiki ba to nakan ɗaurewa zuciyata. Wannan aikin da ya ragowa na ƙarasa ko da kuwa lokaci ya wuce sakamakon komai ayi shi a inda ya dace. Sabida rashin yi a bayan lokacin shi zai jawo maka washe gari kuma aiki ya maka yawa.

Gaskiya ina shan ruwa mai sanyi sosai da sosai saboda in sami sanyi a jikina. Kuma ni kan na sha ruwa mai sanyi, zuciya ta ma ta fi mun daɗi saboda a lokacin da nake shan ruwa mai sanyi, wani nutsuwa da ke ji a zuciya ta da jikina gaba ɗaya saboda ni na fijin ma cikin lafiya.

Eh ina ci da cokali wani sa'in kuma nakan ci da hannu. Sakamakon ko da wane lokaci ko da yaushe kawai abu ya faru ya same ni dai nakan iya juya shine har ina iya ko ta wane ɓangare. Shi ya sa nakan ci da cokali kuma nakan ci da hannu saboda ko ta ina ma azomin ni daidai ne a guna.

Ehh ina amfani dashi sabida iyamin daɗin amfani ako da yaushe saboda haka nakan yi amfani da kunnen waya domin jin daɗin rayuwa da kuma samun fahimta a duk lokacin da nake amfani da shi. Yasa yana mun daɗin amfani sosai da sosai. Sabida haka ni a rayuwa ta ma da wannan nake amfani.

Ni abunda nake tunawa daga yaro, ina tuna cewa kowa ma daga yaron nan ya fara, kuma kowa ma zai girma. Musamman idan na ga yaro yana ƙiriniya, yana jin shi kamar bazai girma ba, sai in ga to kowa ma da haka ya fara, kuma sa'annan yanzu kowa ma ya zo ya girma da shima ya haifi yaro, shima yaron nan tana mai cewa nan gaba shi ma zai zo ya girma ya haifi yaro.

Ina son ya bell a kullum. Duk lokacin da na ka sa wando wanda yake da gidan bell, na kan sa bell domin ya ɗaure mun ƙugu na da kyau. Ba tare da ina tafiya wandon nawa yana sauka ba. Shi ya sa na ke jin daɗin amfani da bell kullum kuma a kowane irin lokaci. Bell shi ne abokin rayuwata.

Ina iya ba da barkwanci sosai ma, musamman a lokacin da ya dace. Ami da idan har jama'a suna cikin ƙunci, na kan zo na ba da barkwanci, domin kuwa in sa kowa ya ɗan dara. SHi yasa ake jin daɗin zama da haƙuri cikin mutane. Saboda duk me ganin na zauna a ciki an san cewa ba mai zama a cikin ƙunci a wannan lokacin, shi isa barkwanci na ke ba da shi a ko da yaushe.

Nakan wanke kayayyaki da safe. Sakamakon in samu yasha iska da wuri, ya bushe da wuri batare da yaje ya shiga cikin lokacin da bazai bushe ba harma ƙarshe yazo ya fara tsami. Hi sa' adda lokacin da zan wanke kayayyaki nake wanke wa da safe saboda gudun samun matsala a rayuwa.

Domin samun nishaɗi na, na kan riƙe riga aljihu na saboda wani sa'in hakan yana bani nishaɗi. Shi ya sa nake yawan riƙe ta aljihu na. Sakamakon da ace kasake ta falo falo kan tafiya tana jan ƙasa kuma tana wani irin yawo da kai a ciki, gwandaka sata in sake ta aljihu na, na yin wani abu.

Ƙwarai da gaske rubutu na iya da kyau sosai sosai sabida tsayawa nake yi na shirya rubutu kamar zan dafa naci. Domin kuwa kyan karantawa ga masu kallo, shiyasa a duk lokacin da zanyi rubutu nakan tsaya na shirya shi da kyau sosai ba tare da ina jagwalgawala rubutu ba. Wannan shine ɗabi'ata.

Yadda nake haɗuwa da abokan cinikina, nakan haɗu da su in sake fuska, da ringa musu fara'a, da ringa musu murya sanyi sanyi da cikin lallemi, domin kuwa su bar gurina da farin ciki ba tare da wani a ciki ya ce ya ga fuska na a ɗaure ba. Shi sa ko da yaushe na ke kyautata musu domin ci gaba da kasuwancin mu yau da gobe.

A kullum nakan mike jiki da safe domin motsawan jikina yakan ƙara min ƙwarun jiki sabida yanayin jiki na tsufa. Idan kana motsa jiki da safe ko da yaushe, zaka ji kanka cikin ƙarfi da ƙwari ba tare da ka kasance kullum langaɓe langaɓe ba. Shiyasa nake jin daɗin motsa jiki da safe.

Sosai da sosai. Duk abin da na ka yi na kan ajiye kwafin bayanin domin kada wata rana na zo nema na rasa. Saboda wata rana tana iya taso maka ka zo kana buƙatan abin da ka yi kwafa ka ajiye sai kuma ka neme shi ka rasa. Shi yasa a duk lokacin da na ka yi aka samu na ka yi wani bayani na ke kwafa na ajiye.

Ina hutawa ne a wurin aikina ranar Asabar da kuma Lahadi. Saboda wannan ranakun sune ranar hutu, ranar da muke hutawa da abokan aiki. Saboda ranar Litinin kuma muke komawa aiki. Amma haƙiƙanin gaskiya ranar hutawanmu ranar Asabar da kuma ranar Lahadi. Sune ranar hutu?

Yadda nake tabbatar da ingancin aiki shine duk abun da aka sa a yi shi daidai yadda ya dace. Idan aka yi abu daidai yadda ya dace, toh in na zo sai in tabbatar da cewa wannan aikin yana da inganci. Shi ya sa nake ƙara wa ma'aikata ƙwarin gwiwa domin tabbatar da ingancin aikin a lokacin da ya kamata.

Ina amfani da intanet ba adadi, sabida ni ko da yaushe in dai wayata tana jikina nakan yi amfani da intanet. Sabida wannan intanet shine kusan abokin rayuwata. Shiyasa nake jin daɗin amfani da shi kullum kuma ko da yaushe. Don intanet abokin rayuwar mu ne. Kowa da wani irin lokaci munayi amfani da intanet.

Ina fara aiki ƙarfe bakwai na safe zuwa ƙarfe biyar. Shi ne kawai lokacin da nake fara aiki. Domin wannan lokacin shine lokacin da ya dace ni a guri zan je wajen aiki, saboda bana son ɓata lokaci domin gudun kar na je a makare.

Ina sayan kayan abinci da kuma kayan more rayuwa dur ranar kasuwa. Abin da yake kai ni kasuwa kenan a duk ranan sati shi ya sa bana ƙasa a gwiwa. Nakan je na saya domin zuwan domin inganta rayuwata da kuma na iyalaina a kowa da wane irin lokaci.

Ina yin cajin wayata da safe ko kuma da daddare, sabida wannan lokacin shine lokacin da nake jin daɗin cajin wayata. Idan na yi da safe, zan wuni ina amfani da ita. Idan ya yi ƙare da daddare, sai in sake mayar da ita da daddare domin caji ya cika da wuri. Shine yadda nake tsarin cajin wayana kenan.

Na fi zuwa shagon da ake sayar da kayan masarufi, a koda yaushe domin samun abin da nake so cikin kwanciyar hankali. Ba tare da na sha wahala ba shiyasa duk launin kayan da nake so na kan tafi shagon da ake sayar da kaya na masarufi domin a can ne nake samun dukkan abun da nake so da kuma abun da nake nema.

In na fita waje, na kan yi wasan ƙwallon ƙafa. Domin wasan ƙwallon ƙafa wasa ne mai kyau da kuma motsa jiki. Yisa ƙwallon ƙafa ya ke mun daaɗin yi a koda wani irin lokaci kuma shi na ɗauka a matsayin wasan da na ka fi so a rayuwa ta. Saboda wasa ne mai daɗi mai ƙarfi.

Abincin da nake ci da safiya, nakan sha shayi ko kuma na sha kunu da ƙosai. Sabida wannan abincin shine abinda nake ci ba me nauyi ba domin shine nake ci ya riƙe mun ciki har rana tayi shine abun da na fi so. Na dai fi son kunu da ƙosai da safiya ke nan.

Nafi son shayi, domin kuwa shayi, yafi min koffe daɗi domin shayi nakan sha shi dai, a lokacin da nake jin zufa, nake jin sanyi, domin na kama jin zafi a jikina. Ko kuma nakan sha shayi domin ya riƙe min ciki. Da gaske nafi son shayi fiye da koffe.

Yadda nake son ciyar da hutu shine na ci abun da ya dace a wannan hutun da kuma sha abun da ya dace sabida na ci mai kyau na sha mai kyau a hutu shi ya sa nake amfani da damata wajen gina jiki da wannan ciyar da hutun da nake yi akan lokaci.

Ƙasa ce mai kyau, mai launi me kuma lokacin damina kuma tana yin laka. Amma da, da kaka ko da rani, zaki, zaka ga ƙasan fesfes haka take ba ta yin komai, sai daɗin taka ba, ba ƙura ba komai. Ƙasa ce wanda ruwa ya shafe ta, za ka ga taƙame. Ta yi kyau da rani.

So ɗaya nake yanke farce, in na yanke so ɗaya gaskiya nakan daɗe ban sake yanke farce ba. Sakamakon farce na baya saurin tohowa, ba maii irin fitowar nan bane ko da yaushe. Iya fitowa ne bayan lokaci bayan lokaci kuma yana ɗiban lokaci mai tsayi kafin ya sake fitowa.

Ɗaurewa nake yi? A duk lokacin da zafi ya dame ni, na ɗaure na jure, tunda nasan lokaci ne mai wucewa. Duk lokacin da kake cikin yanayi na zafi, ka san lokaci ne dai zai zo ya wuce. Hisa nake ɗaurewa da jure sosai har lokacin ya zo yayi kuma ya wuce ba tare da na damu ba.